Yaya kiran waya yake farawa da ƙarewa cikin Hausa a tsakaninku? Wato asanda aka yi kira a waya abun farko da za ka ji shine "A'a, assalamu'alaikum, sannu wa ke magana? A'a, wane ne ke magana?" Za ka gaisuwa ce musamman sannan sai a yi abubuwan da za a yi sannan in aka kammala, kalmomin bankwana yana kamar sai an jima to saduwar alkairi sai mun ƙare haɗuwa "Assalamu'alaikum".

Ku-kuban mu labarin yanda ake shagali babba sallah a unguwarku. A babbar sallah ya kasance wani muhimma wanda zaka ga muna ɗaukansa kuma kowa na jiran ya zo. Idan babbas sallah yazo zaka ga idan kaje idi aka dawo sai yanka rago. Babbar sallah gaskiya ranan farko ba'a cika murnar sa ba, sai dai ana gaisawa, zaka ji ana, taƙabbalallahu minna wa minku. Ana tayi ana gaisawa. Abun da aka fi damuwa da shi ranan shine a yanka nama. Ziyarar maƙota ma ba'a cika yi ranar farko ba amma a rana na biyu zaka ga ziyarce-ziyarce da kayan abinci da nama iri-iri har sai ka gaji ka ture.

Ku gaya mana game da algaita da sauran kayan kiɗa. A algaita ya kasance kayan kiɗa amma dai ba bai da wani alaƙa sosai a ƙasar Hausa. Kayan kiɗa irin su nikalangu, ganga, eh da ƙwarya su ne mafi muhimmanci wanda za ka ga a ƙasa Hausa ana kiɗa da su. Ah sai kuma abin busa irin tkaho shi ma yana da matuƙar ah ah ah tarihi cikin harkar ah kaɗau kaɗe-kaɗe da wake-wake a ƙasa Hausa.

Ku gaya mana game da wurin da kuka ji labarinsa kaɗai kuma kuke son ganinsa, wato akwai wurare da na ji labarinsa da kuma nake so in ganinsa daga ciki. Shi ne a a towa na Faransa. Wuri ne da zaka ga yana dumbin labari mutane na zuwa. Mutane da dama sun je a yankin mu kuma nima in so in je. Abun da nake son je a wurin hoto ne kamar yadda kowa ya je wurin ya yi hoto ya dawo.

Ayyukan da kuke yi a rana suna ɗaukar lokaci nawa? A aron ka na kamar aikin da kike yi a kamfani yana ɗaukan awa kusan goma dai na cinye lokaci, sai dai muna da awa ɗaya na hutu a tsakanin wahinnan lokacin. To, aiki ne dai gaskiya na fannin igiya, tunda ka ga dole shi kana goran ba, kamar aiki banne da zaka iya zama a gida ka yi wa.

Waɗanne ayyukan gida kuke yi a kullum, yaya kuke tsara su cikin yini? Gaskiya, harkan da nake a gida yanzu, dan banda wani lokaci sosai daga wanke kwanuka, sai abinci shikenan to yanda nake tsara su ina dawo wa kafin in zauna sai in wanke wanken da musamman dawo na dawo in zauna girki nayi abincin. A'a yana ɗaukan lokaci kamar awa ɗaya zuwa biyu wurin kammala waƴannan ayyukan gaba ɗaya, sannan sai na huta na yi barci.

Ku gaya mana yadda abota take sauyawa da shekaru. A'a, ba abota na sauyawa da shekaru bawai dan shekarun ba, sai dai dan abubuwan da ake jima dasu a hanya. Za ka ga sanda kake nema za ka haɗu da wasu, su ma za su juya, su haɗu da wasu sai ka ga alamar rayuwa ya canza, sai ka manta da abokanai ka. Ba wai dan ka manta da su ba a'a, dan de duk abinda ya haɗa ku yanzun ba ya nan to ƙarfin danƙon abotan sai ka ga ba ta.

Ku gayama na game da ƴan kasuwa da yadda suke sana'a to ƴan kasuwa dai mutane ne mai albarka waɗanda za ka ga sun fi kowa hutawa ba kamar mu ƴan aiki a'a a wata wata ba. Ko wanda lokacin mutum ya ga daman fita zai fita ya je sana'ansa. Ahh za ka ga suna sayar da abubuwa daban daban kamar masu saida kaya, waya, kayan abinci da dai sauransu. Ahhh suna tsara farashi ne game da yanda suka siyo. Idan mutum ya siyo da arha sai yazo ya saida da arha, idan ya siyo da tsada kuma zai siyar da tsada.

Ku gaya mana game da alkaki da abincin zaƙi. Alkaki ya kasance wani abinci mai dumbin tarihi a ƙasar Hausa, wanda za a ga in an gama asali suga ko a zuma. Sannan akwai irin su bons shima kayan zaƙi ne da meat pie wanda za ka ga ana ci. To akwai kanto shi ma shi ma kamar yanda ka sani kayan zaƙi sai a a a--- wannan na manta sunan shi, shi ma za ka ga kayan zaƙi ne. A ga dai su nan da yawa dai wanda gaskiya a yanzu dai ba zan iya bayyana su ba.

Idan aiki yayi yawa, me kuke fara yi? A'a, idan aiki yayi wa tsara suke, saboda tsara aiki yana sa aiki ya ragu ba tare da aiki ma ya ragu ba. Sai na tsara shi wanne ne ya fi muhimmanci, shi zan yi shi sannan bishi da wanda ya fi muhimmanci. Idan na gajin kuma ba damar yi, kaga bai da wani muhimmanci sosai sai mu ajiye shi a gefe gobe ko anjima mu cigaba da shi.

Wane shirin rediyo ko a-a-a ko talabijin kuke tunawa tun ƙuruciya? Wato akwai shiri na India kowani Asabar na talabijin ina mugun tuna shi. Sai kuma wani shirin rediyo akeyi a garin Kaduna za ka ji ana ce mata "Oh oga driver" shi ma ina tuna shi. A oga driver da safe ake yi shi ma fim na indiyan nan da safe ake yinsa.

Kujerunka suna da daɗi? A'a kujera na yana da daɗi na gurin ofis sai kuma na gurin aiki can waje shi kuma katako ne tun da bai da daɗi amma idan na gama aiki nan gaji na dawo ofis nakan jin daɗin kujerun da nake zama da shi. Da kuna son hoto ma har hotan sa ma sai in ɗauko in baku.

Yaya kuke kare wayarku da asusunku daga masu damfara? Wato abin farko da nake yi ina amfani da kalma sirri mai wahala. Bana amfani da guda ɗaya a ko'ina. In harka ce ta kuɗi akwai kalma sirri da nake amfani da shi, harka ta crypto akwai kalma sirri da nake amfani da shi, harka ta rayuwa akwai kalma sirri da nake amfani da shi. Yan damfara suna nan suna jiran su ma'amala da kai su kwankwaye ma rayuwa. A damfara iri, damfara iri ne na taɓa gani dai sabida zaka sun tambayeka wani abu kana bayarwa shi ke nan amma tambayar, damfaran da suka taɓa mun shine zasu ce ka sa kuɗi a ƙara ma kuɗi wanda banyi niyar yi ba amma wani ya yaudare ne na yi. Gargaɗin ga wasu shine kar ku yarda ku ba kowa lamba daga wayarku. Duk wanda ya tambayi number in ma'aikacin banki ne ya je ofishinsa ya cire.

Ku bamu labarin rayuwar gida mai zaure ko gida da iyalai da yawa suke zaune tare. A wannan gidan shine za ka ji mutane na cewa shine family house. Gidan da suke zaune yanada amfani idan akwai haɗa kai amma idan ba haɗa kai to akwai tashin hankali sabi kullum za ayi ta faɗa. Ana dafa abinci tare kuma ana taimake-ke-ni ya in akwai zama lafiya. A'a, daɗi yana da shi, wahala kuma yana da shi idan an samu matsalar jituwa.

Ku gaya mana yadda ake kula da sabuwar uwa, a a sabuwar uwa. A a sabuwar uwa wato matan da ta haifi sabon ɗa ana kula da su zakag an turomutum ɗaya daga dangi anzo an lura da ita har ta komai ana ba ta abinci zafi ne sabi da a yanayin argun ta samu komai a a a ya ya warke. Eh ana kuma taya ta abubuwa ne har kwana arba'in za ka an ba ta dama ana mata al'amari mai yawa.

Kuna tashi da wuri ko a makare me yasa? Ai ni komai nawa a rayuwa ina yin shi da wuri ne saboda Allah yayini mutum ne mai sonyin abu da wuri idan na makara ma haushi nake ji. A'a, a'a ina tashi kaman ƙarfe huɗu da rabi biyar wani sa'in idan na makara shine biyar da rabi. Na yi ɗuwwani abinda zanyi saboda kuma zanyi sallah. A'a amma ko baya sauya wa kullum haka rayu wata yake kasance. A'a ina tashi ne cikin jin daɗi saboda ina bacci da wuri to zan tashi jikina injisu duk a daidai.

Sisi, kobo, dala kalmomin kuɗi na da, ku faɗa wanda kuka ji daɗin tatawa. Wato a sisi ban sameta ba, kobo na same ta lokacin amma ya bambanta da wanda akayi a ƙasar mu na Nigeria, dala kuma shima banyi tunanin na same shi ba wato su wa'ennan kalmomi na kuɗi ne amma yanzu wanda ake amfani da su shine naira a sai kuma dala na irin su America, pounds na Turai sai kuma a yuan na China sai sai makamancin su.

Ku gaya mana game da waƙar da kowa a iyalinku ya sani. A'a, waƙoƙi gasu nan sai dai wanda ke tafiya yanzu shine wanda rara yake yiwa yan siyasa. Waƙa ne dai bai kamata ana yi ba amma kuma Allah ya ɗaukake ta tana bin gari. Muna rera wannan waƙar kusan ko wani lokaci wanda ke farawa shine mata na gida, a'a ta fito daga bakin rarra ne wanda waƙar siyasa ce.

Ku ba mu labarin motsa jiki ko wasan da ku ka fi so. Wasan da na fi so shi ne wasan ƙwallon ƙafa wanda kuma shi mu ka girma muna yi. Kuma ya fi ɗaukaka a duniya idan an zo wasanni. Ah, yana cikin abun da na ke yi irin duk sati sati na kan zo a ƙarshen sati na yi shi. A wurinsa shi ne filin daga wanda kowa zai zo ya buga ko ya kalla. Ba ya gundurana sabida tin ina yaro na fara shi kuma na iya shi. Kuma yana da daɗi, wasa ne da baya guntaran mutane.

Ku bamu labarin abincin ranar sallah a gidan ku. Kai abincin sallah kam ai wannan ka ci ka ture, saboda kowane gida zasu yi girki. Kowane gida zai turo a ba maƙwabta, aa shinkafa da naman akafi yi gaskiya ranar kusan kowane gida. Wasu gidajen suna dai, aa waina wasu suna gurasa da wasu abubuwa. Aa girkin da sassafe ake yin shi sabida yana da matuƙar amfani. Kowane gida a ci abinci. Ana baƙi sosai za mu basu abinci. Kuma sannan adau wannan abincin, a kai gurare da dama a raba.

Ina da kuma yaushe ke jin natsuwa sosai. Gaskiya na fi samun natsuwa a masallaci idan nashiga masallaci sabida wuri ne mai natsuwa. A wannan lokaci, kowa azahar, ko la'asar, ko magariba, ko, isha, na fi zuwa masallaci in samu natsuwa. A'a, ni kaɗai ne sai kuma mutane guda bakwai masu zuwa masallacin shi ma sun shigo su samu natsuwa.

Da kuke koyon sabuwar ma'ajal ko sabuwar na'ura, a'a abun da nake yi idan na samu sabon na'ura, akwai takaddun da ke biyo shi, shi na ke ƙoƙari na karanta. Idan kuwa ba takardu da ya biyo shi sai na je youtube in ga bayani da waɗansu suka yi akan yadda ake amfani da shi faƙat shi ke nan an yi an gama da komai, gwada shi kuma anjuma nake gwada na ga ya abubuwan ciki yake. In dai ko ba zai lalace ba zai ƙulla ba.

Ku faɗa wani labari da ka ji a yarintar ku. Labarai irin na gatanan gatanan ku dai shine labarin da muka ji, kaman wani mutum ya je gona ya je gabbar yayi sanke mai kaya gaba ɗaya ya samu ga tsiya kama su yanka sai suka ɗaure shi suka zane shi. Irin irin wannan labaran za ka ga labarai ne muna yara, amma da muka girmama munga labari ne da bai da tasiri bai da wani amfani.

Waƙar kiran amsa da sautin kira na musamman, ku faɗa game da wancan zamanin. A wannan zamani zamani ne da iya basira suke nan a yi waƙa kuma masu amsa su amsa. Yanzu an wuce wannan lokacin, yanzu kayan kiɗa ne a wuje wanda ake bubbugawa kuma a yi abubuwa da shi. Hasali za ka ga ko waƙar ƙauye ne yanzu sai an saka kayan kiɗa irin na zamani.

Ku bamu labarin al'adar koyon sana'a a wurin wani gwani, har zuwa ƴancin kai. A wato wannan al'adan ya zama wani al'ada ne da ya yi kaurin suna a ƙasar mu ta Najeriya. Dukadai kamar Hausawa yana irin sun koyo shine da koyon Yarbawa. Za a sa ka a wani aiki, za ka koya, ana koya ma har sai ka iya. Idan ka iya kuma ogan ka zai gwada iya wa ka sannan a baka ƴanci kai ma ka buɗe shago naka.

Ku bamu labarin wata hanyar girki da. Take wucewa daga tsara zuwa tsara a gidan ku. Ah gaskiya a gidanmu ban tunanin akwai wani a, a, a a hanyar girki wacce take zuwa daga tsara zuwa tsara gaskiya. Yanayin girkin gidanmu za ka ga kusan maimai ci ne a kowanne lokaci. Ba wani wani a, a, a, a wani muhimmanci da ake ba girki, sama da yanda aka saba ba a girki mamaci muhimmanci.

Shin kun taɓa ƙaura daga wani gida ko unguwa zuwa wani ku faɗa gogewar? A, indai ƙaura ne kam mu munsaba yi adalilin na farko cikin labarin da zan baku na ƙaura shine a lokacin da mai gidanmu ya gina gida nashi, dole muka bar inda muke haya muka koma wancan. A, ƙaura gaskiya yana da wahala saboda kwashe kayan damu saboda unguwa ya ba da wahala sosai. Inda anan na gane idan na ƙaura, to yana da matukar wuya sosai. A, tsohon wuri mun yi ƙyawarsu sosai saboda guri ne muka saba. Abin majin daɗin kuma daga baya kuma muka saba da sabon guri da muka koma.

E wasanni kuke yi tun ƙuruciya? Gaskiya a ƙuruciya wasan da muka fi yi sosai shine wasan ƙwallon ƙafa. Duk da an yi dambe da sauran su, amma har yanzu shi ƙwallon ƙafa ba mu bar sa ba. Yara zagaga da yawa unguwan anfito kan titi ana wannan wasannin. A'a cin nasara kuwa ya danganta ne, kuma da selection zaɓaɗa aka yi. Amma wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da yaɗo ƙauri tun muna yara muka yi shaharar muka girma.

Haƙuri a rayuwar yau da kullum, me ye isa ake ɗaukar sa magani ku faɗa ra'ayenku don gogewarku. A haƙuri ya zama dole. In ka ƙi kai haƙuri, to gaggawa kuma ba za ta baka abin da kake tunani ba. Lokacin da haƙuri ya cece ni, lokacin da na yi fushi na biya kuɗin jarabawa aka cuceni to wato a lokacin da ban yi haƙuri ba, zan zagi mutum kuma da mutunci na kuma zai zube. Sai na haƙura sai na bar shi. Har gobe shi kuma ganin shi kallo yake ni mai kuɗi ne kuma bai san ban da kuɗi ba amma dai takare min mutunci. Shine abun. A akwai inda haƙuri kuma ya zama wajibi yan zama abin da muke ta koyarwa cikin al'ummarmu saboda yana da matuƙar amfani.

Wacce magana wani a iyalinku yake yawan faɗa akwai maganganu da yawa a iyalina da suke yawan faɗa, amma matana za ta ce to mu je zuwa yana cikin kalman da take yawan faɗa. Wannan kalman tana gaya ne idan tana buƙatan a cigaba da magana kan wani tsari ko wani labari.

Tana iya amfani da kwamfuta ƙwarai kuwa ta zama wani abu da yake da matuƙar amfani a wannan zamanin. Kuma ni yadda ka ganni nan ina amfani da kwamfuta sosai saboda abu ne mai amfani kuma abune da yake ba da ma'ana. A yanzu zamanin daka gani yana kawo kuɗi da wasu abubuwa da mutane ma ba sa zata.

Gobe, a a me za ku yi idan gobe kuka farka wata ƙasa? A idan na farka wata ƙasa? Ai yawo zan yi inga yaya yanayin garin yake. Especially ƙasashen gida su Switzerland, Saudi Arabia, America ko England. Kai ko Niger ne ma, zan yi yawo inga ya garin yake, menene al'adarsu, wane jin daɗi suke, kuma wane koma baya ƙasar take da shi.